Gaskiya ne, kowane lokaci na rana yana da tasa albarkar. Amma ni na fi son lokaci irin lokacin sassafe. Lokaci ne da iska take da daɗi kuma akwai natsuwa a ciki. A ko ina za ka samu babu hayaniya. Kafin a ce rana ta fara, hayaniyar gari ta buɗe. Wannan lokaci iya da matuƙar daɗi. Za ka ji shiru musamman idan kana wuri wanda yake da wato ainihin bishiyoyi. Za ka ji tsintsaye suna kokawa, ga iska tacacce yana sakko wa sai ka ji wani ni'ima mai daɗi. Wannan lokaci yana ba ni damar tsara ayyukana na rana cikin kwanciyar hankali.

Lokacin cin abincin dare yana da matukar muhimmanci ga lafiya. Ni yawancin lokaci ina son cin abincin dare da wuri, misalin karfe takwas na dare, domin na bai wa jikina damar narkar da abincin da na ci kafin in kwanta barci. Yin hakan yana sa mutum ya tashi cikin natsuwa da sassafe.

Tsabta tana da matuƙar amfani a rayuwar kowane ɗan adam. Ni dai a gaskiya ina ƙoƙarin share ɗakina aƙalla sau ɗaya a kowace rana, musamman ma da sassafe bayan na tashi daga barci. Wannan yana sa mutum ya ji daɗin zama a cikin ɗakinsa kuma ya samu natsuwar zuciya wajen yin sauran ayyukansa na yau da kullum. Kuma sannan ko da baƙo ya yi ba zai ji kunya ba.

Ƙwarai ma da gaske, ina iya dafa abinci sosai da sosai. Dafa abinci fasaha ce da take bani sha'awa sosai, musamman idan ina so in shirya wa kaina ko iyalina abinci mai kyau da lafiya. Na koyi girki ne daban daban kuma yin hakan yana nuna cewa mutum zai iya kula da kansa a kowanne hali.

Wayyo Allah daɗi. Askirim yana ɗaya daga cikin kayan maƙulashe, ko nace kayan zaƙi danafi so musamman a lokacin zafi. Idan aka zo batun ɗanɗano kuwa, nafison vanilla ko chocolate suna bani wata irin natsuwa da daɗi a baki kuma hakan yana sa mutum yaji sanyi a ransa bayan ya sha.

Gaskiya ne, kofi da shayi duka suna da tasu fa'idar amma ni na fi son shayi. Shayi yana ba ni natsuwa musamman idan an haɗa shi da kayan ƙamshi kamar citta ko kuma na'a-na'a. Kofi ma yana da kyau sosai don ƙara kuzari amma shayi ya fi kwantawa a raina musamman lokacin sanyi ko da sassafe.

Ƙwarai ma kuwa, ina matuƙar son kallon faduwar rana. Wannan lokaci ne da sararin samaniya yake yin wani kyau na musamman tare da launuka masu daɗin kallo. Kallon faduwar rana yana bani nishaɗi da natsuwa sosai da sosai kuma yana sa nake tunawa da nimomin da Allahu subi hu na wata ala ya wanzar a sararin samaniya. Yana sa mutum ya ji sanyi a ransa bayan aikin rana.

Sosai ma kuwa, duba daftarin kuɗi abu ne mai matuƙar kyau da muhimmanci don tsara rayuwa ta tafi akan tsari madaidaici. Ni ina ƙoƙarin duba yadda nake kashe kuɗina a kowane mako ko kowane wata. Yin hakan yana taimaka mini sabida inguji almubbazaranci kuma in tabbatar da cewa ina adana wani abu domin gobe.

Abincin rana yana ba da ƙarfin da mutum yake buƙata don karasa ayyukansa na yini. Yawancin lokaci ina cin abincin rana ne misalin ƙarfe biyu na rana. Ina son cin abinci mai nauyi kaɗan wanda zai riƙe ni har zuwa wani lokaci ko kuma zuwa lokacin cin abincin dare. Kuma hakan yana taimaka mini in ci gaba da aikina cikin kuzari.

Kunna wuta wata fasaha ce mai muhimmanci musamman idan mutum yana son yin girki ko kuma don samun ɗumi lokacin sanyi. Ni dai a gaskiya ina iya kunna wuta cikin natsuwa da kiyaye lafiya ko dai ta hanyar amfani da ashana ko kuma ta sauran hanyoyin zamani. Yana da kyau mutum ya san yadda ake yin hakan domin yanayi na buƙata wata rana.

Fara aiki da wuri yana sa mutum ya samu albarka a cikin ayyukansa na yi ni. Yawancin lokuta ina ƙoƙarin fara aikina kullum misalin ƙarfe takwas na safiya. Wannan lokacin yana da matuƙar albarka kuma yana bani damar amfani da kuzarina na sassafe kafin rana ta yi zafi. Kuma hakan yana taimaka mini in gama ayyukana cikin lokaci.

Duba saƙonni a lokacin aiki yana da matuƙar muhimmanci don sanin abubuwan da suke gudana. Ni yawancin lokaci ina ƙoƙarin duba saƙonnina aƙalla kowace sa'a ɗaya domin in tabbatar ban rasa wani muhimmin umarni ko bayani ba. Yin hakan yana taimaka mini in amsa tambayoyi cikin sauri kuma in gudanar da aikina yadda ya kamata.

Bin ƙa'idojin aiki shine ginshikin nasara a kowane irin guri. Ni koyaushe ina ƙoƙarin bin doka da duk ƙa'idojin da aka shimfiɗa a wurin aikina, domin yin hakan yana kawo tsari da mutunci. Lokacin da kowa ya bi ƙa'ida, aiki yana tafiya cikin sauri kuma ana samun sakamako mai kyau.

Dangane da dariya, dariya tana ɗaya daga cikin manyan hanyoyin magance damuwa. Abubuwa da yawa suna sa ni dariya, musamman idan ina tare da abokai ko dangi muna tattaunawa cikin nishaɗi. Haka nan, kallon wasu bidiyoyi na barkwanci ko jin tatsuniyoyi masu ban dariya suna sa na ji daɗi sosai a raina. Dariya tana sa mutum ya ji sanyi a ransa kuma yana ƙara tsawon rai. Amma fa idan ta yi yawa, ta kan rage ƙarfin imani.

Kula da gashi yana da matuƙar muhimmanci don ƙara wa mutum kyau da kwarjini. Ni ina ƙoƙarin wanke gashina akai akai tare da yin amfani da man shi na gashi mai kyau domin ya kasance mai laushi da tsabta. Haka nan zuwa wurin aski shi ma akai akai yana taimakawa wajen gyara gashin yadda zai kasance cikin tsari.

Aiki tare da ƙungiya shine mabuɗin samun nasara a kowane babban aiki. Ni ina ƙoƙarin kasancewa mai sauraron ra'ayoyin wasu da kuma bada tawa gudummawar yadda ya kamata. Lokacin da muke aiki tare cikin haɗin kai da girmama juna, muna cimma burinmu cikin sauri kuma cikin inganci.

Damuwa abu ne da yake iya samun kowa. Amma ni lokacin da nake jin damuwa, ina kokarin samun natsuwa ta hanyar yin addu'a ko karatun Alqur'ani mai girma ko kuma na yawaita salatin Annabi Muhammad SAW. Wani lokacin ina son yin tafiya cikin iska mai daɗi ko kuma in saurari abubuwa masu kwantar da hankali. Yin magana da aboki na kusa shi ma yana taimaka mini sosai wajen rage nauyin da yake zuciyata.

Kallon madubi abu ne da kusan kowa yake yi domin gyara jiki da tabbatar da tsabta. Ni yawancin lokuta ina kallon madubi aƙalla sau uku zuwa huɗu a rana, musamman idan zan fita ko kuma bayan na gama sallah. Yin hakan yana taimaka mini in tabbatar da cewa suturata tana nan a gyare kuma fuskata tana cikin yanayi mai kyau.

Ƙidaya kayayyaki yana da matuƙar mahimmanci don kiyaye lissafi da tsarin gudanarwa. Yawancin lokaci ina ƙoƙarin ƙidaya kayayyakina aƙalla sau ɗaya a kowane mako. Yin hakan yana taimaka mini in san abin da ya rage da kuma abin da nake buƙatar ƙarawa domin kauce wa duk wani cikas a cikin aikina.